Me kake ji ranar biyan albashi? Gaskiya ranan biyan albashi ina cikin farin ciki da murna matuƙa sosai. Kuma abun da ya sa nake murna nake farin ciki shine, dudda ni ba mutum bane wanda ya dogara da albashi saboda ƙafin albashin yazo ma ina samun kuɗi wanda yafu ƙarfin albashin. Wani sa'inma ko da albashin ya shiga, bama in juya in kalle shi to amma, dubba da yadda 'yan gurin aikin mu suke ƙorafi ƙorafi musamman ma ƙananun 'yan aiki, wanda suke buƙatan albashi a kowane lokaci. Duk lokacin da aka ce albashi ya shiga, to ina jin da'in haka. Kuma hakan yana kawo sauƙi a gurin aiki, wurin kayan sawa da kuɗin mota da abincin ci da sauransu. Kuma duk mutum da aka ce zai yi aiki kuma dole ya jira ladan shi to lokacin da aka ji an biya albashi kowa zai yi murnan hakan sosai.

Ana karatu kafin ka kwana? Eh, ina karatu kafin in kwana, musamman ma da daddare ina yin karatu farko zan ɗauki takarda na in duba abun da aka mana a makaranta, inda nake da wani kuskure na makaranta sai in gyara, sai in duba mene kuskure kuma sai in duba me ya kamata in gyara. To amma bayan na gama karatu na makaranta ina karatu na addini wanda shine na musamman. Amma shiɗin bana yi sai na zo kwanciya musamman ma idan na shiga wurin bacina, ba inda zan tashi kuma yawanci ina so ya zamanto shine maganan da zan yi kafin in kwanta. Kuma yana da kyau mutum ya dinga tabbatar dace wa yayi karatu kafin ya kwanta saboda yana kawo kariya daga allah kuma karatu musamman na addini na alkur'ani abune mai albarka mai amfani wanda idan mutum ya riƙe shi da taimakon Allah to zai samu kariya daga dukkan wani shari musamman ma falaƙi da nassi. Mutum ya yi sai ya shafa jikin shi sai ya kwanta kuma ana so ne mutum ya yi ya zamanto shine magananshi na ƙarshe kafin ya kwanta.

Yaya kake inganta aikinku? Gaskiya ne duk aikin da ya shiga hannuna ina so in tabbatar da cewa na yi shi a bisa inganci kuma a bisa gaskiya. Saboda bana gaggawa a lamarina musamman ma aka je ɓangaren aiki ne. Duk lokacin da aka ce an kawomun aiki a wurin aiki, zan tabbatar da cewa na iya gwargwadon ƙarfi na. Kuma na tabbatar da cewa na sa ƙwararru a cikin aikin. Duk lokacin da zan yi aiki, ina tabbatar da cewa ƙwararru ne waɗanda suka san aikin ɗansa. Wayanda koyo suke yi gaskiya, sai dai in ajiye su a nisa saboda su ma su koya su zama ƙwararru amma ba na sa su a cikin aikin. Amma suma nasan a kadan kadan zasu zama kwararru tunda wa inda yanzu suke zaman kwararrun ma farko suma ƴan koyo ne to tabbatar da cewa na sa ƙwararru hakan yana taimakawa a gurin ganin mun yi aikin bisa ƙa'ida kuma mun yi aikin bisa daidai da yadda ake buƙata. Gaskiya ni duk aikin da ya shiga hannuna ina so in tabbatar da cewa na yi shi a bisa inganci kuma a bisa gaskiya. Wannan hakan abu ne wanda sai an sa ƙwararru masana kan aiki sosai waɗanda su kaɗai suna yi.

Ina kake ajiye maƙullan ku? Ina ajiye maƙullan mu gaskiya a wuri wanda yara ba za su samu kuma wuri ɗaya wanda idan na tashi koyaushe zan samu. Musamman ma maƙulli na raba shi kashi biyu ne ko in ce zuwa uku. Yanda na raba shi ne, maƙulli wanda nake amfani da su kullum misali maƙullin mota da na gida da sauransu to kaga wa'innan maƙulli ne wanda bai kamata in kai su wuri mai nisa ba. Dole in ajiye su a kusa kusa. Amma irin maƙullin akwati na, na ajiye kaya da sauransu su suna cikin, ah cikin cikin ɗaki na ciki saboda su abu ne wanda ba koyaushe zan yi amfani da su ba. Amma misali maƙullin gida koda yaushe yana cikin aljihuna saboda da shi zan buɗe gida a duk inda nazo. Yanzu zamani ya zo ba kowane gida musamman ma unguwar irin na mu a rufe yake, in ka zo sai dai ka buɗe a maƙullin ka ah. A da ƙwanƙwasawa ake yi to yanzu bacin ƙwanƙwasawa kawai zaka buɗe a maƙullin ka ne ka shiga. Wanda hakan yana kawo sauƙi gare ka saboda ba za ka jira wanda zai zo ya buɗe ma ba kuma haka zali ka yana kawo sauƙi ga ƴan cikin gidan saboda su ma ba za su bar uzurinsu ba su zo su ce dasu ma buɗe ma ƙofa. Musamman ma idan ya kasance gida irin mai ɗan tsayi ko kuma mai nisa tsakanin ƙofa da inda mutane suke zama.

Kana buga rubutu da sauri? Dole ne in in buga rubutu da sauri musamman ma idan naje wurin aiki saboda mutane da yawa. Kowa a kan layi suna jiran a sallami wannan, a sallami wancan. Duk lokacin da akwai mutane da yawa ina rubutu wanda ko yatsa na ma bai isa yayi faɗin da yayi ba saboda sauri. Ina sauri matuƙa wanda kaman ace yanda inji yake, yake rubutu. Misali ace zakayi rubutu a waya, hakan muke rubutu saboda muyi sauri, mu sallami jama'a saboda kowa yana jiran a rubuta mishi bayani ya ɗauka shi ma ya tafi. Hakan yana kawo inganci a wurin aiki kuma hakan ya sa a gama aiki da wuri akan lokaci. Kuma iya rubutu da sauri yana taimakawa musamman wurin ɗaukan, ah, magangana maganganu wanda mutum zai faɗa a bakin shi wanda kake buƙatan ka rubuta saboda ka tuna bayan lokaci. Na gaskiya, na kori sauri rubutu ne a jami'a saboda malamin jami'a ba lalle bane ya tsaya ka rubuta abun da yake faɗa, sai dai kawai ka rubuta iya abin da ka samu. Nan wayan su malaman ma kawai ba su cema ka rubuta ba, kawai sai ka ga suna magana to ka ga dole mutum ya ɗaga hannu, muddin in yace magana zai rubuta.

Muriyarka tana da ƙarfi ko a hankali? Gaskiya murya na tsaka-tsakiya ne gaskiya. Yanzu misali, yanayin murya yanayin saƙon da kake so ka bayar ne. Lokaci akwai lokacin da za ka ɗaga muriyarka, misali in kana ma ƙannenka magana ko sun yi abu ba daidai wanda ya kamata su gane kuskuren su ne. Saboda shi yaro ƙwaƙwalwan shi ko da ya yi kuskure idan kana gama shi a murya mai sanyi, zai ɗauka kawai magana kake mishi. Amma idan ka ɗaga muriyarka zai gane akwai ɓacere kuma sai ya gyara. Amma lokacin da yaro yayi abun yabo kuma inka ɗaga mishi murya, hakan zaka tsoratar da shi kuma zaka rage mishi ƙwarin gwiwa. A madadin ka yaba mishi a kan yayi abun yabo wanda za a yaba mishi kuma kana ɗaga mishi murya wanda hakan yana nuna kaman yayi wani kuskure ne wanda zai gyara a gaba kuma shi abun yabo yayi alhali. Saboda haka yanayin murya yanayin saƙon da ake so a yi ne. To amma ko da dai akwai yanayin saƙo, akwai kuma halitta wanda mutane akwai wanda muriyansu daman yanada tsauri waƴansu kuma muryan su yanada sanyi. Wannan kuma shi bangaren halitta.

Me kake shirin yi a ƙarshen mako? Ko wane ƙarshen mako ina gorgo don ƙarfi in ga cewa na shirya ayyukana yadda ya kamata. Kuma ina tabbatar da cewa duk wani lamari na wanda zan yi a cikin mako ina yin shi a ƙarshen mako. Musamman ma ranar Asabar da Lahadi, rana ne wanda nake duk wani aikina wanda ya kamata in yi wanda a lokacin da akwai makaranta ko aiki zai hana ni yi. Misali, irin wanki da su guga na da wani abubuwa na irin su aike wanda aike ne mai nisa ina yin shi ne kafin a ce mako ya fara. Saboda haka ne nake ya gorgo don ƙarfi in ga cewa na gama duk wani uziri na a cikin sati kafin a ce an shiga litinin. Asabar da Lahadi nake amfani da shi in tabbatar da cewa na gama duk wani aikina kuma na yi shi a kan daidai kuma na yi shi a kan yadda ya kamata.

Kana yin motsa jiki kullum? Eh ina motsa jiki kullum. Ba ranan da ba na motsa jiki saboda ai kowanne rana da sassafe zan shirya in fita makaranta ko in fita aiki. Idan na fita kuma, idan na tafi makaranta misali idan makaranta ne ina sauka, abin hawa inda nake, abin hawa tun farko kafin in hau abin hawa daga gidanmu ma sai na taka, sai na taka kusan mita talatin kafin in samu abin hawa. Haka wannan shine farkon motsa jikina. Kuma idan na hau abin hawa aka kai ni rabin tafiya, tafiyan gaba shi ma sai na ɗan taka kafin in hau abin hawa. Idan na shiga cikin makaranta, idan aka kai ni bakin a-a inda. Department namu yake sai na ɗan taka da ƙafana kafin in samu ajin da za mu yi karatu a ciki. Haka duk wannan motsa jiki ne. Kuma ina iya zuwa kasuwa ko kuma in je wani anguwa, duk da lokacin, lokutan makaranta ne bana yawo sosai, amma ina tafiya inda ya kamata. Misali kaman ace irin aike na cikin anguwa wanda ba guri mai nisa ba. Wanda ba zai hana ni yin wani abu mai muhimmanci ba to ina zuwa.